Ba wani tsoro nake ji ba, amma dai ko wani lokaci dai ina kiran dai in zo in karatu. Dole in dan ji ɗan sauro haka. Kuma bawai na wani iya sosai sosai bane, amma dai ba wani tsoro ba dai amma ina iya karanta. Ina son karanta ma amma ba sosai sosai ba. Ko a makaranta ma niba wanda yake son karatu bane sosai sosai ba.

Muna da bokitai guda shida. Muna amfani da uku a wajen dafa abinci. Muna amfani da guda biyu a bayan gida. Muna amfani da bokiti biyu na wanka da na wanki. A waje ma muna da wasu bokitai amma baza ka dai ƙira su bokitai ba saboda sun riga da sun tsufa. Amma ina ji muna da bokitai guda shida ne a gidanmu yanzu a haka.

To wato ni ko wani lokaci waya na dai yana hannu na. So baran iya gaya maka ga, um, ga iya lokacin da nake amfani da waya ba. Ko yana amfani da waya na so nawa a ranna ba. Saboda ni kam kullum ko wane lokaci a danne-danne nike. So a ranar da ina, ina danna waya ta fi isau hamsin ko sau ɗari ma in ba wani abu ba. So gaskiya kan baran iya gayamaka lambar dai-dai ba amma ina danna waya sosai wannan kan gaskiya ne.